Yaya kake kawowa gidanku? Yaya kake? Ni dai yanda nake in kawo gidanmu kawai abu ɗaya nake yi in na tafi gurin masana'anta ta na samu abun da zan samu sai in raba wannan abin domin na kawo na amfanar da su su ma su amfana kowa ma ya amfana domin haka ne zai taimaki kowa da kowa da ke cikin wannan gida.

Kana shan magani kullum? Kwarai kuwa ni dai ina shan magani kullum domin in inganta lafiyata. Saboda haka yana da matukar muhimmanci ka ringa shan magani kullum. Don haka nake garzaya wa in je inda muke ce ma majalisa domin mu samu maganin da in mun sha zai kara mana lafiya.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Yanda ni nake gina dangantaka na ta kasuwanci shine nakan kyautata ma'amala na da wayanda muke yin kasuwa dasu kama daga ƴan kasuwa ƙanana da ƙanana, dukansu nakan ɗauke su da muhimmanci. Saboda ɗaukansu da wannan muhimmancin shi zai sa ka ga ana yi da kai, shi zai sa mutum ya ga ya ji daɗi.

Wane launi jakar ku ta kuɗi kuke amfani da ita ko kuma kake da ita? Ni dai kalar launin jaka ta kuɗi da nake amfani da ita jaka ce ta fata wacce in na sa kuɗi a cikinta za ka ga zai zama very secure saboda hakan zai ba ni daman da kuɗina za su zama sun zauna cikin ƙoshin lafiya. Shi yasa nake amfani da ita.

Ni dai wani yanayin ɗaki ne na fi so. Yanayin ɗakin da na fi so shine ɗaki da zai zama babu hayaniya a cikin shi kuma a gyare, a tsaftace domin in dai har na kasance na sami irin wannan ɗakin, za ka ga ina jin daɗi, ina nishaɗi, ina yin dukkan abin da na ga dama kuma ba na son a ce ni da wani.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ma kuwa ni nake sanya tunatarwa don ayyuka. Saboda in ba ka tunatarwa, ta ya za ka samu ayyuka? Akwai wayadda ayyukan ta gurin sa yake fitowa. In kana zuwa, ka sanar da su ka ce musu, "kaifa in an samu aiki a neme ka, a tantabe ka, sai ka ga da aikin da aka samu an neme ka ka ga aiki ba ka rasa aiki a hannun ka."

Kana son karanta littafai? Ni kuwa nake son karanta littafai saboda karanta littafai za ka sami fikira, za ka samu basira da fasaha. Domin haka nake son karanta littafai kuma za ka haɗu da nishaɗi, abubuwa daban-daban na ban dariya in dai har kana karanta littafai. Shi yasa duk sati nakan karanta littafai guda takwas. Haka.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Ni dai na fi son tufafin siliki saboda ya fi matuƙa. Siliki ne a gurina wani kalan tufafi ne wanda in dai har ka sa shi ko kuma in kana mu'amala da shi, za ka ga kayan ka ya dade bai lalace ba. Shiyasa na fi son siliki.

Kana kaunar Kendir a gida? Ina kaunan Kendir a gida saboda yanayin gidan da muke amfani da shi babu kayan caji kamar irin hasken wutan lantarki. To, amfani da Kendir yana taimaka min domin ya haskaka min wannan gidan nawa ko kuma ya zama ace toci lanka babu caji. In ka kunna Kendir zai ɗauke ka lokaci tsawo domin.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Nakan tafi kasuwa ne a lokacin da na tashi daga bacci daga gida, in je in shirya domin in je inda ya kamata. Watanshi kasuwa fa yana da kyau ace kana zuwa kasuwa da wuri saboda zai shi ne ke nuna maka kasuwancin da kake yi ka ba shi muhimmanci sosai ka riƙe shi hannu bibbiyu.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Nakan duba saƙonni a aiki, wata rana so uku, wata rana so huɗu. Saboda duba saƙonni a aiki yana nuna maka cewa ina ne a aiki kayi kuskure, ina ne ba kayi kuskure ba. Dan haka nake mai da hankali domin in duba saƙonni a aiki domin.

Yaya sa hannu naku yake? Yanda sa hannuna mu yake muna yin amfani da sa hannu ne domin ya nuna cewa kai wane ne. Kaman ace a takadda ne wadda tana dauke da shaida wanda za a gane cewa eh kai ne. To sai mu ce ka sa mana hannu a can kasa muke yin sha’a na wannan takaddan domin a fahimci kai wanene.

Ina kake son ciyar da hutu? Ni gaskiya nafi son ciyar da hutu a inda ake ce ma, eh, Afghanistan. Domin in kaje irin wannan gurin, za ka ga kana ciyar da hutun ka yanda kake so kuma yanda ya kamata. Domin hakan ne ni kaina na zaɓi zuwa can domin in yi abin da nake so cikin natsuwa da an-

So nawa kake share ƙura? Ni dai nakan share ƙura kaman so huɗu a rana. Domin in dai har kana share ƙura da yawa a rana, zaka tabbatar da cewa wannan kana da tsabta kuma abunka yana tafiya yanda ya kamata. Shi yasa nake share ƙura a rana sau ɗaya kaman da safe.

Yaya kake ji ko kuma yaya kake yi lokacin da kake jin damuwa? In dai hanyar ni dai ina jin damuwa a rai na, nakan yi amfani da abun da ake ce ma karatu ko kuma abun da zai ɗauke min hankali a wannan damuwar da nasa kaina ko kuma in kira wadda za ta faranta min rai hakan yakan ba ni nishaɗi.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Ni dai gaskiya ina son buɗe taga a ɗaki, saboda in dai har na buɗe taga a ɗaki iska da haske yana shigowa cikin ɗakin nan, domin kaji daɗin zama a cikin wannan ɗaki. Shi yasa nake matuƙar ƙaunar buɗe taga a ɗaki, saboda hakan yana taimakona in haskaka ɗakina da haske da kuma iska a ɗakina.

Kana rufe baki lokacin hamma? Ina rufe baki lokacin hamma domin Manzanmu sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa mu ringa rufe baki domin lokacin hamma saboda shaidan zai iya shiga cikin wannan bakin naka. To shiyasa dan haka nake rufe bakina lokacin hamma domin in kula da yanda bakina zai min abin da nake.

Kake ajiye makullin ka? Ni inda nake ajiye makulli na a cikin ajihu na riga na domin hakan ne zai zauna matuƙa ba tare da ya faɗi ba ko kuma an samu tangarɗa. Don haka nake amfani da riga na domin na saka kiɗi na duk inda zanje ba zai faɗi ba. Saboda haka nake amfani da riga na da kuma ajihu na don na adana wannan kiɗin nawa ba tare da ya.

Wani irin kayan ɗaki ka fi so? Ni dai irin kayan ɗakin da na fi so, kayan ɗaki ne masu kyau da kuma kyau da abun da ake ce ma in ka gan su kana ganin wannan kayan ɗakin za ka ga sun burge ka. To irin waɗannan kayan ɗakin nake da bukata nake ƙauna. Domin su irin waɗannan kayan ɗakin za ka ga duk wanda ya zo ɗakin ka za ka ga yana son zama a cikin ɗakin ka.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ni dai kalan wayan da nake amfani da shi, kalan waya ce da ake ce ma tuffa. Kowa dai ya san me ake nufi da tuffawa. Takan ainifin, Aful wannan ita ce wayar da nake amfani da ita, domin ina jin daɗin amfani da ita sosai, kuma tana min dukkan abun da nake kauna da bukata.

Kana shan ruwan ƴaƴan itace? Ina shan ruwan ƴaƴan itace domin ya ƙara inganta min lafiya a jikina. Kaman irin ruwan lemu, kaman irin ayaba da kuma me ake ce ma wa kwakwa. Saboda suna da kyau, za ka ga masu kula da kiwon lafiya suna ba da shawara mutum ya ringa shan wannan ruwa, domin in dai har kana shan su a jikinka za su ƙara maka lafiya matuƙa ma kuwa. Haka ma shi ya sa zalika za ka ga ni nake son amfani da su.

Wane lokaci na shekara kafi so? Ni dai na fi son lokacin damuna a shekara saboda yin ruwa. Ni manomi ne. Wannan lokacin nake noma, shuka na tayi kyau ta bani amfanin da nake bukata da ƙauna. Shi yasa nake son wannan lokacin. Haka zalika akwai lokacin da ake ce wa bazara. Lokacin bazara ma tana min dadi sosai kuwa sabo.

Wane irin tufafi ka fi so da ƙauna? Ni dai kalar tufafin da na fi so, na fi son kalar tufafin Hausawa. Saboda shi kalar tufafin Hausawa in ka sa shi za ka ga ka fito mutum cikakke kuma za ka iya shiga ko'ina ba tare da wani fargaba ba cikin jin daɗi. Yanda kuma irin tufafin yake, za ka ga kowa yake sa wannan kalar tufafin za ka ga yana mai kyau.

Me kake yi don ƙara aiki? Ni dai abinda nakeyi don ƙara aiki, nakanyi abinda ake cema wa daidaita komai yanda ya kamata domin su tafi min yanda nake so. Saboda indai har wa' innan abubuwan suka tafi maka yanda kake so, kasuwancinka zakaga yana tafiyan maka cikin sauƙi yanda ka tsara shi yanda kuma kake so haka zai tafi maka ba tareda an samu.

Yaushe kake fara aiki? Kullum nakan fara aiki tsakanin maraice ne ko kuma yammaci, saboda fara aiki tsakanin maraice da kuma yammaci wannan zai baka daman ka rinƙa yin aiki yanda ya kamata. Don haka na zaɓi yin aiki a tsakanin wannan.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abin da yafi muhimmanci a cikin abokantaka shine ka ba ma kowa mahimmanci, kowa yayi ringa girmama juna, a ringa ganin mutuncin juna. Wannan shine mafi muhimmanci da kuma sanin ya kamata ka zauna da kowa lafiya.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Mukan tabbatar da ingancin aiki ne a yayin da aka gama aiki. Mu duba mu gani, ina ne ya fi zama a wannan aikin da akayi. To ni dai, kuma bacin haka ma, abin da nake ƙara dubawa anan shine, shi wannan aikin duk wanda ya ganshi.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Wannan yadda ni nake yanke shawara a aiki shine in fara kallon aikin yaya aka ce ayi wannan aikin. In naga yadda aka ce ayi wannan aikin to wannan ne zanyi amfani da salo na inga menene ya kamata na yanke. Wayanda suka kawo min aikin inga nawa ya kamata in musu.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantan mutane ne ta yanda kowa zai ji daɗin tafiya da ni. Domin hakan ne za ka ga babu wanda zai zage ka saboda kyautata mu'amalanku da mutane da kuma kowa da kowa. A tafi tare, a tsira tare, ba baƙin ciki, babu hassada, komai duk abin da aka samu a.

Kana kulle ƙofa kullum? Ni ina kulle ƙofa kullum. Saboda mene? In na bar ƙofa na a buɗe, wani abu zai iya zuwa ya shigo min cikin ɗaki wanda har hakan yana iya kawo ya sa ya cutar da ni. Don haka a kullum nake ƙoƙarin kulle ƙofa, domin kulle ƙofa zai ba ni taimako in yi abin da ya kamata.

Inda ni nake cin abinci a gurin aiki gaskiya akwai wani guri da ake ce ma gurin balbelu me abincin zamani saboda matar nan ta iya abinci indai har ka je ka ci wannan abincin nata za ka ji daɗin abincin nan nata matuƙa da gaske shi yasa haka yasa na zaɓi zuwa wurinta in ci abinci.

Kana cin citta a abinci? Ina cin citta a abinci domin cin citta a abinci yakan inganta lafiya. Kamar daga kamar yanzu, irin wannan lokacin da muke ciki na sanyi, cuta takan iya kama mutum. To, in dai har kana amfani da irin waɗannan sinadari na abinci, za ka ji daɗi kuma zai ƙare cutar.

Sau nawa kake yin ƙidaya kayayyaki? Ni dai ina yin ƙidayan kayayyaki ne kaman so goma sha takwas. Saboda indai har kana so ka ƙidaya wa'innan abubuwan ba tare da ka samu matsala ba. Indai har ka ƙidaya, ka ƙara, ka ƙara ƙidayawa domin abin ya maka yan.

Kana amfani da kunnen waya? Ina amfani da kunnen waya saboda ta haka ne zan saurari me ake gaya mun. Saboda indai har kana so ka ringa jin abubuwan da suka shafi na'ura mai ƙwaƙwalwa, dole ka ringa amfani da shi domin tabbatar ma ingancin wannan abun da ka sa ma gaba.

Kaku-- Kana, kana kuka lokacin yankan albasa? A'a, ni ba na kuka lokacin yankan albasa. Domin wannan yajin da yake fitowa a yayin da ake yankan albasa ni yana ƙara ma idona lafiya ne. Danni duk guraren da ake irin wannan yankan albasan ma nakan je ne domin in zauna. Domin wannan yajin ni inda yana dukan.

Kana kallon inuwar ka? Eh mana ina kallon inuwa na kaman ma lokacin da aka ce maraice ta fara shiga gari ya fara yin duhu yana fara yin wannan duhun zaka ga abubuwan ban mamaki wai sai ka ga mutum gashi yana tafiya amma kana ganin inuwarsa to me yake kawo haka ne? Kawai ikon Allah ne ba wani abu ba domin.

Menene kake son canza a wurin aiki? Ina da bukatan ace na canza komai da komai abubuwan da nake yin aiki da su. Domin in dai haka canza abubuwan da kake yin aiki da su a gurin sana'anka, ba za ka ringa shan wahala ba. Aikin zai ringa maka sauƙi. Saboda indai kana so ka yi aikin da ya kamata, ya kamata ace ka canza kayan aikin.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Ni yanda nake yi in magance damuwana a aiki kawai ba wani abu nake yi ba. Ina tsayawa ne in tabbatar da cewa aikin da na fara yi, na yi shi yanda ya kamata. Saboda mene? In dai har wannan aikin da aka bani ban yi shi yanda ya kamata ba dole in shiga damuwa saboda za ka yi aiki.

Yaushe kake farkawa a kullum ko kuma da yaushe kake farkawa kullum? Ni ta yanda nake farkawa kullum shine kamar yanzu a ce na kwanta daga bacci tun ƙarfe goma sha biyun dare. A daidai wannan lokacin nakan sama wayana abin da ake ce ma alarm ringin na alarm. In na samu wannan ringin ɗin to daidai time ɗin farka.

Yaushe kake kwana kullum? Ni yanda nake kwana kullum shine nakan koma gida kaman ƙarfe sha biyu na dare ko kuma ƙarfe takwas na dare. In na koma gida a wannan lokacin, nakan je in gyara gurin da zanje in kwanta. Wata kam makwancina kenan. In na gyara gurin to nakan nemo abubuwa wanda za su dauke min ke.

Haka ne mana. Wane shago kake fin zuwa? Ni dai shagon da nake fin zuwa, shagunan da ake sai da kayan abinci saboda shagon da ake sayar da kayan-

Kana kunna tsaron baturai? Ina kunna tsaron bature domin nuna min mahanga ta wacce zan fuskanta, domin hakan ne yake sa ni nishaɗi da farin ciki in yi abubuwan da za su kammala min a daidai lokacin da nake bukata. Hakan zai ba ni daman cimma wanda abun da nake ce ma target ɗina.

Menene kayan ci-ci ci-ci da ka fi so? Watakan kayan ci-ci ci-ci, kayan ciye-ciye kenan ma'ana muka ce kenan da harshen Hausan mu. Wa'innan kayan ciye-ciyen nide da na fi so, na fi son kaman ace irin su gwanda, irin su kankana da kuma ayaba. Wa'innan kayan ciye-ciye ne wanda nake matukar muhimmancar da su a rayuwa na kaman sau.

Mene kake ji ranar biyan albashi? Ranan biyan albashi abin da nake ji farin ciki. Meye zai sani wannan farin cikin? Saboda na san cewa za a bani kuɗi da zan je in yi ma'amala ta--ta yau da kullum kullum har ma in taimake wasu da mutane da yawa. Kuma wannan albashin aka bani shi ina amfani da shi.

Kana iya bada barkwanci? Ina iya bada barkwanci saboda a lokuta da dama ana zaune. Hakanan bai kamata ace an zauna ba a kawo wani abu wanda za a yi nishadi ba. To a daidai irin wannan lokacin, nakan yi iya bakin ƙoƙari na saboda in kawo wani labari wanda kowa zai dara domin kowa ya yi nishadi saboda ina.

Wacce rana ne kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne kamar rana ta Talata da kuma Laraba har ma da Alhamis. Wa'innan manyan ranaku ne a gurina, saboda rana ce wacce suke bani kuɗaɗe da yawa. Kaman irinsu kasuwar Tudu, wacce in naje nakan siyo Raguna da Tumaki har ma da sai.

Sau nawa kake amfani da intanet? Ina yin amfani da intanet a rana kaman su ashirin da takwas. So ashirin da takwas in yi da safe, ba cin na yi da safe, nakan ɗan huta. In na huta can anjima masu in ƙara kunnawa domin ganin me ke yake tafiya a wayana ko kuma me yake tafiya a wani update da zai ba mu.

Kana shan ruwa mai sanyi? Ni dai kam ina shan ruwa mai sanyi kaman lokaci na zafi haka. Domin in baka sha ruwa mai sanyi ba, jikinka zai ringa ɗaukan zafi har ma ka ji ka a wani yanayi. To shan wannan ruwan sanyin zai ɗan saukar maka wannan jin zafin da kake yi. Saboda haka gaskiya ina son matuƙar ruwa mai sanyi a lokacin zafi.

Kana son ɗaukan hotuna? Ɗaukan hotuna yana da kyau saboda a ajiye tarihi. Saboda haka gaskiya nakan son ɗaukan hoto saboda ma akwai lokuta da dama nakan bar gida in je gurare da dama domin kawai in ɗauka hoto wanda in na zo na kalla wa. Waɗannan hotunan za su zaman mun tarihi na iya wannan rana.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Wannan tambaya gaskiya dai kam a rana nakan amfani da wayana kamar so ba adadi. Me yasa na ce haka? Saboda ban jin zan iya kai minti goma zuwa minti ashirin ban duba wayana ba, saboda ganin me ke gudana mai.

Kana yin kiran bidiyo? Ina yin kiran bidiyo domin ganin menene, yaya, wanne, da yaushe ko kuma nake amfani da wannan kira. Wannan lokuta ne da muke yin bidiyon nan domin tallata kaman sana'o'i da muke yi har ma abin da muke son cimma wa a rana.

Kana jin kukan zakara da safe? Ina jin kukan zakara da safe kamar ma sau dayawa mani shi yakan tasheni bacci. Kukuruku da safe inna ji wannan alama ce wacce take nuna min safiya tayi in tashi inyi abubuwan da ya kamata. Kamanni dama da safe inna tashi, nakanyi abubuwa da dama.

Irrin askirim ka fi so? Ni dai gaskiya akwai askirim da dama. Muna da irinsu askirim da ake ce ma banila da kuma askirim da wancan mai rifaidan ya buɗe. To amma fa gaskiya ni na fi son wancan banila ɗin. Saboda shi kalan wani askirim ne da yake da ɗanɗano wanda in dai har kana shan shi ba za ka so ace ka daina ba. Shi yasa nake ƙaunan shi matuƙa sosai ma ko da gaske. Haka.

Kana lallaɓa da bargo? Ina lallaɓa da bargo. Kaman irin wannan lokaci da muke ciki, na sanyi lallaɓa da bargo yakan sa jikina in jiya min yanda nake so. Saboda in dai ba ka lallaɓa ba, ba za ka taɓa jin daɗin kwanciya ba. Dan lallaɓa da bargo a wannan lokaci yana ƙara ma jiki lafiya sosai, shi ya sa nake son yin shi. Haka ma yanzu haka ina da shirin in nemo kala-kalan bargo don-

Kana iya riƙa riga a ajiyunka? Gaskiya kam ina iya wa domin kar ta subuce mun. Hakan yasa a ko da yaushe nake ma'amala da ajihuna saboda gudun abin da zaijeya dawo. Don fashi riƙe riga a ajihu yana kai ka inda ma ba ka yi tunani ba ka kai kayanka.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Babban nasarar da muka samu a aiki shine mun samu ci gaba mabambanta. Kuma wannan nasara gaskiya muna matuƙar jin daɗi da samunta domin ta famu daman da mukanje mu aiki a gurare mabambanta domin hakan ayi ba.

Wane gudu na fanka ka fi so? Gudun da na fi so na fanka ina son lamba biyar, saboda ita ne mafi gudu a gudun fanka. Ita wannan lamba biyar ɗin tana da gudu matuƙa sosai, amma ta maka iskan da ka fi ƙauna. Don haka nake son ta ba tare.

Me kake yi lokacin da ka damu da mura? Abin da nake yi lokacin da na damu da mura, nakan nemo abin da ake ce ma Tom-Tom domin magani ne na mura wanda in kai amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci wannan muran naka zai sauka. Shiyasa nake yin hakan domin samun makaina sauƙin wannan murar da nake yi.

Ya kake kammala aiki a lokaci? Yanda nake yin kammala aiki a lokaci nakan duba shi kanshi wannan aikin kafin ma in je akwai stratagi da nake amfani da shi kamar haka in ga wannan aikin zai ɗauke ni kamar wani lokaci ne kafin in fara shi har inzuwa in gama sai in yi amfani da wannan.

Ya kake son dafa ƙwai? Yanda nake son dafa ƙwai karya ce yayi luguf a ɗan dafa shi daidai matsakaici yanda zai fi jidaɗi a abinci in kasa shi. Domin hakan ne zai maka yanda kake so ka juya shi kamar ɗashi a cikin wannan abincin domin daɗaɗawa da kuma masanti mai aji.

Kana yin ciniki a kasuwa? Ni ina yin ciniki a kasuwa duk in na fita, saboda kasuwancin da nake kasuwanci ne wanda take kawo customers da yawa duk ranan duniya. Saboda haka ina yin ciniki kaman so goma sha takwas duk rana. Saboda mu ba wai shagon abinci bane balle ace wannan ya zo wannan ya tafi.

Wane irin buredi ka fi so? Ni dai irin biredin dana fi so akwai biredi da ake ce ma "Labak", saboda wannan biredin yana da santi in kuma ma kana cin shi har wani danƙo yake da shi da wani abu da ake ce ma buta da suke shafa mai wanda yana riƙe mutum ba kaman sauran ba.

Yaya kake koyan fasaha sabo? Indai ina so in koyi fasaha sabo, na kan bi masu ilimin abun ne. Saboda su masu ilimin abun sune za su koya maka a cikin ƙanƙanin lokaci ka ɗauka. In ka je kafin ka fara sai ka natsu ka gane ina suka sa gaba. Yaya suke yin wannan abin? Domin shi ne zai baka daman da za ka yi.

Abin da ni nakan ci a gurin aiki shine shinkafa da wake da mai da yaji da kuma tsire, saboda shine kalan abincin da in naci yakan bani daman da zanyi aikina cikin ƙoshin lafiya ba tare da gajiyawa ba ko kuma inji na gundura na ajiye wannan aiki shiyasa na cire wannan abincin.

Kana zama kan gwiwa? Ina zama kan gwiwa domin in huta in sarara. Saboda zama kan gwiwa indai har kana yi, zaka zama ka zauna yadda ya kamata domin ka samu natsuwa da annashuwa da jin daɗi. Shiyasa na zaɓi zama a kan gwiwa saboda gujema wasu matsaloli da za su iya zuwa su biyo baya dan haka.

Kana kare kanka daga sauro? Ina kare kaina daga sauro domin kar cutar ta kama ni. Nakan nemo maganin sauro kafin in kwanta bacci da kuma gidan sauro. Haka nakanyi domin in kare kaina inyi abinda ya kamata kar wani abu yazo ya biyo baya. Shiyasa nake mai.

Kana kallon taurari da daddare? Ina kallon taurari da daddare domin su gyara min ido, saboda su taurari Allah yayi su ne domin su haskaka gari. Indai har aka ce gari akwai taurari za ka ga gari gwanin ban sha'awa yana haskakawa ko ta ina domin awannan ya.

Nawa kake iya tafiya da ƙafa? Nakan yi tafiya kamar ta kilomita goma sha uku a ƙafa daga nan ke nan zuwa kaman Samaru har i zuwa Sabon Gari. Saboda wannan tafiya da nake yi in ka yi shi ba wai ka yi ba ne kawai saboda ka gajiyar da kanka saboda ka samu ruwa.

Kana kunna sanarwa apps? Ina kunnawa domin sanarwa apps yakan taimaka min matuƙa domin in sanar da dukkan wani saƙo da nake buƙata in zuwa gurare da yawa. Shiyasa nake yin amfani da shi koyaushe saboda in yi abuna ba tare da wani ɓata lokaci ba a kasuwa.

Kana shuke tsire-tsire a gida? Ni ko nake shuka tsire-tsire a gida, saboda shuka tsire-tsire a gida shine zai ban daman da zan ringa shan iska. Iska ko tana da matuƙar mahimmanci a jiki. Dan ita in dai har kana shakanta, zaka ga ka ƙara samun lafiya. Dan haka.

Ni dai kam bana tofa miyau kwata-kwata saboda mene shi wannan ƙazanta ne, shi yasa duk abin da zai sa ni in har tofa miyau ba ƙaunarshi nake ba. Saboda haka nake gujema duk wani abu wanda zai kawo min wannan tangarɗan. Nake bin kome a sanna a hankali domin ya zamto.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, ina cimma manufar tallace-tallace, saboda tallace-tallacen da nake yi shine yake kawo mana customers. Su gane cewa ga abin da nake saidawa har wa'inda ma basa kusa da ni. Don gaskiya, manufar da na cimmawa a tallace-tallace tana da matu.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Ina riƙewa domin kai kar in jiƙe. Shiga ruwa babu abin fakewa kuma babu lema zai iya janyo maka mura. To shiyasa ka nema abin fakewa a lokacin damina. In ana ruwa, marka marka ma yake kawo wannan ruwan ka ganshi.

Kana son kayan zaki ko gishiri? Ni ina son kayan zaki sosai matuka fiye da na gishiri. Saboda akwai lokacin da zanji bana bukatan wani abu mai gishiri. Ni na fi son da ya mai siga. Shi ne mai kayan zaki. Saboda haka ko da yaushe sai na sha ma kayan zaki domin akwai daɗi ga santi.

Ya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutuna ne in gaya ma shuwagabannina kafin amma naje na gaya musu sai naje nayi rubuce-rubuce kamar haka in samu maigidanmu wanda shi yake jagorancin wannan masana'anta domin shine za'a bani daman da zan je.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne da rana, tsakiyar rana. Idan rana ta take, babu wani abu da ya shige mun gaba sai in ce to a daidai wannan lokaci ya kamata ace in haɗa ina wa ina wa domin in tafi kasuwa in fara kasuwanci na wanda aka sanni da shi. Don haka.

Kuna da wifi a gida? Mu dai ba mu da wi, -fi a gida, sai dai kawai data na sim da muke amfani da shi mu kunna don mu yi ma'amalar mu na intanet na yau da gobe. Don haka, amma ina da wannan muradi a raina domin in nemo wannan wifi in saka shi saboda kowa ya ringa amfani.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Ina amfani da applications da yawa domin saƙonni kamar irin su Messenger da kuma wancan app da ake ce ma Telegram domin suna da sauƙi gurin isar da saƙonni ba tare da ɗaukan wani lokaci ba har ma da WhatsApp da kuma Facebook.

Kana bin ka'idojin aiki? Ina bin ƙa'idojin aiki domin in dai ban bi ba, ba zan yi aikin da ya kamata ba. Shi yasa nakan bi shi a yanda yake a yau.

Yaya kake ajiye kuɗi? Yanda nake yi ni dai na ajiye kuɗi, in naje aiki na samo kuɗi ina da abun da ake ce ma asusu account. A cikin wannan account ɗin in na dawo nakan raba kuɗin gida goma sha uku insa ɗaya a cikin wannan asusun. Ragowar kuma insa a aljihuna domin in je in biya ma kaina baƙata a dukkan.

Kuna iya amfani da ruwan rijiya. Ni dai ina iya amfani da ruwan rijiya domin yana ƙara lafiya indai kana amfani da shi shiyasa. Ko da yaushe za ka gani da shi nake amfani gurin yin dukkan wasu al'amura na kama daga girki da ma wasu abubuwa da yawa.

Ina kake son ziyarta? Ina son in ziyarci ƙasar Madina domin ƙasa ce wacce fiyayyen halitta Mahammadu Sallallahu Alaihi Wasallam aka haife sa. Shi ya sa muke da burin zuwa can, mu je mu ga yaya ƙasar take, yaya kome da kome yake tafiya da wakana a wannan ƙasa. Shi ya sa muke matuƙar muso.

Kana tara tsarabar kuɗi? Ina tara tsabar kuɗi domin in dai ban tara tsabar kuɗi ba, ba zan iya zuwa kasuwa don juya su ba. Shi ya sa nake amfani da tsabar kuɗi don in samu ma abin da customers dina za su yi amfani da shi don cimma burina da kuma gobe na. Saboda haka shi ya sa nake son haka in ya.

Me yake ba ka ƙwarin gwiwa a aiki? Babban abun da yake bani ƙwarin gwiwa a aiki shine idan na fita na ganni ina yin aikina cikin ƙoshin lafiya. Wannan abu yana bani matuƙar ƙwarin gwiwa domin hakan ne yake nuna min cewa abin da nake yi yana da kyau kuma abin da nake yi zai zama min abin alfahari a dangane da ni da kuma ma.

Kana raba ayyuka ga wasu. Ina raba ayyuka ga wasu domin in samu ma kai na sauƙi. Saboda in dai ban raba ayyuka ga wasu ba, ni kaɗai ayyukan ba zai yiwu in kammala su ba. Shiyasa nake amfani da wannan dama domin kowa ya amfana shi ma saboda ya amfanar da wasu. Don haka ni hakan nake ganin shine mafi alheri ga ni.

Abinda nake farkawa kullum shine da safe saboda in nayi bacci da daddare na gajiyi safiya tayi nakan ga to meye amfanin in ci gaba da wannan baccin da baida amfani gwara in tashi insamu in ci abinci na safe, in naci abinci na da safe in fara shirye shiryen tafiya gurin aiki domin in fara don haka nake.

Rubutunka yana da kyau? Rubutuna yana da kyau sosai matuka domin in dai har na yi rubutu kowa yakan fahimta me na rubuta. Kuma cikin ƙanƙanin lokaci za ka ga wannan rubutun nawa ana fahimtansa dalla dalla saboda sankasanka nake yin shi yanda duk wanda ya ga wannan rubutu za ka ga ya gane me ake nema.